A'a kunzo gidan namu, barkonon me yaji, eh. A ina tunanin shi yake jure mun ma ba dai dai icce ne yake jure mai ba. Yana cin abinci me yaji, so abincin ya ɗan fi taste so bansani ba wani sa'e ina ci shi da yaji, inajin zafe sosai a amade gaskiya ina jurewa gaskiya.

To, unkun kusa sa ni nai wani Allah ban shirya ba. Maganan gaskiya ai ko yanwan addini ne ma na Musulunci cewa idan za ka yi hamma ka rufe baki kuma ko ba ma an musulunce ba. So idan mutum ya duba ethics ɗin zai ga cewa abin da ya dace ma ya riƙi fitarar ba. Zai ga cewa bai kamata ba ace mutum yana da ko ilimi dame kawai ya buɗe bashin shi duka awwa. Yana hamma bai san me zai shiga ba may bi lokacin da ya buɗe bakin. So wannan ma yana nuna alamun cewa mutum yana da natsuwa, yana da tunani, ya san me yake gaskiya. Kuma koyarwar Musulunci ne misali in mutum yana hamma ya rufe bakin shi. Gaskiya yana da kyau sosai kuma maganan amsa ko tabbas ina rufewa.

Ba yaga bas ko taxi. Hmm, we move, sunan wani zance. Ai, ni ko? Ko ma menene indai za mu tafi mu tafi. To sai dai, eh, abin da ya fi sauƙi shine idan misali ka samu ɗan taxi ɗinka, sun baku da yawa. Nan da nan za ku ji inda zai kama. Kawai ni abu ɗaya ne da ba na so a bas, yawan hawa da sauka, hawa da saukanan shine kuma ba ta da sauri kamar taxi. Amma ni ba ni da bance lallai, sai wai bas ba ko taxi ne.

Wani mai kuke limfi da wannan Hausan ka kuɓatar da ni, ni babu shi. Wa ya ga tsaron batiri, mene kuma tsaron batiri? Ko kuna so ku ci banza, tasi ba ni. To ka kusa da yin fara jin tsoron ku, ina fara shakku a kanku. Kun ga dai wayan nan tawa ita ɗaya tagareni, mun kuwa tawa sata sakwararsa ita ɗaya tagareni. Na fara jin tsoron yawan cin tambayoyin nan na ku kawai, sai ya zama shaku namun tambaya a kan abin da nake da alaƙuɗu hamen asiri.

Hummhum, aini nan. Nii mutane wanda kawai kowa ma yazo yaci, an yi abinci ne? Kazo kaci, don ni ba ba baƙon jin yunwa ba sosai ko kuma cin abinci da yawa. Ni girki ma na ke yi purposely masu da ko waye ma da zai so ya sha mu ya so ya ci. Ina raba abinci da mutane a share mutum. Ehto ga da su gode in share yana da kyau sosai.

Har kun bani dariya. Kai yaya ga kana kallon inuwan ka, kawai ma ku duba ga takunan ta fito a gefen ku ai. Wani abin dariya na da na tuna ina yaro na wai lokacin. Da fatan kuna ji na ko? Lokacin ina yaro na, lokacin sai na dinga ganin wani abu na bina ta bayana, sai ina cewa to, sai ina gudu, ina ina gudu ya gudu, in na tsaya, cewa inuwan kace take binka duk inda kaje sai ta bi ka, sai da inata kuka abu na. Allah Sarki, ai da na kalla inuwa ta mun yi drama da inuwa ta ma sosai. Maganan gaskiya, kana tun abubuwan dariya dama sai kai ta shan dariya abin ka, kai ƙuruciya kenan.

Tafarnuwa, tafarnuwa, tafarnuwa, abu maidadi wanda ake ce mata galik. Hmm, ai gaskiya ina son tafarnuwa, ina cin kuma tafarnuwa. Saboda girki da tafarnuwa duniya ne, yana daɗi sosai. Yana sa girki yayi daɗi da ƙanshi. Gaskiya. Hakikanin gaskiya ina son tafarnuwa sosai da sosai. Ina matuƙar son ta.

Na nutse makusa da taga ya danganta. In a gida ne ban fiya so ba amma kuma shi ma wani nisan yana so idan ina ɗakin saboda ina ɗan jin ventilation na iska ko yaya yana da daɗi. Tsawon ma idan na fi san zaman taga shine a cikin mota, gaskiya saboda kowa zai so ya samu ɗan iska nan da ake samu ana tafiya. Fuuuu to wannan shi ne maganan gaskiya. A ba da wani lokacin in bamanta ba a makaranta. Mai bus ɗinmu da yake kai mu makaranta lokacin ya biyu da tawa hanyar upper station akwa shi yin na gashi nan pu-pu-pu-pu suka dinga bulale lemu da duka suka dinga shishigowa ta cikin wannan tagan. To tun daga nan ni kam bulalan ba a bada ba, ban ƙara hauƙanta ba, ban ƙara shi ba.

To, ko ba na tamba, nima bana da tambayanku? Tun tambayi ne ko to zan iya tambayanku? Kamun yawan na irin ƙasa gidan muke dashi. So ƙasa dai gasunan Allah yai ƙasa da yawa kala kala kala kala. Akwai baƙa, akwai wanene, akwai wanene. So amma mun gaskiya, yawanci ƙasar da muke da shi wannan ƙasa ce ba wai ita ja ba kuma ba wai ita mai cin haske ba. So wannan, kanun wannan gaskiya ita ce yawanci muke da ita mai rera rayi.

A'a, me mukayi. Muna samun horo sosai ba laifi a wajen aiki saboda da a ƙara samun ƙwarewa sosai a ciki. Kwanakin HOD mu gaskiya ya ƙara kokari a kan yadda yanayin aiki da sauransu muna karɓan horo sosai.

Raba ni da hayaniya. Tab, ni akaran kai na ma ni kai na ban son hayaniya. So balanta na gurare masu kawo hayaniya. Ni ko a yanzu yanzu da muke maganan mamman inda nake kwata-kwata ba ma kowa a can a gurin. So gaskiya zama da hayaniya ko kuma ta kasance da mutun masu hayaniya ba abu ne mai amfani ba. So dan haka gaskiya ba na kasancewa ko kuma in zo wurin gurare masu hayaniya. Ko hayaniyan ma ba ta da daɗi ba ta da alkairi ni dai abun da ma zai ɗaga min hankali na ko tunani, Gaskiya ba na san shi sosai maganan gaskiyan. So ina rayuwa na ne cikin maizance ne cikin kwanciyan hankali sosai. So shi na fi so bana so ne.

Eh to maganan gaskiya, wannan tambaya ce mai mahimmanci sosai. Bayan daidaita aiki da al'amura yana da amfani sosai. So ina ƙoƙari na ga abubuwan da ya kamata na yi su a lokacin aiki, na yi su. Abubuwan da bai shafi aiki ba, ba zan sa su a cikin aiki ba. So kuma idan na koma sauron sha'anin rayuwana, suna shigar da abin da yake na aiki. Lokacin abu a yi shi, to haka nake yi. Kuma tsari ne wanda mai kyau, wanda yake sa mutum ma ba zai dinga zama cikin ruɗani ba ala muran shi gaskiya.

Sosai ma, sosai jefa dutse nesa wa kachilashi can sama sosai, lokacin muna raya muka kasai wa gadawo mu cafke shi ko kuma kachilashi nesa kaga kowa gari yanayin ƙarfin gudun shi na, na jifa.